Eh, ina da WiFi a gida, da shi nake amfani na yi browsing sannan kuma da shi nake amfani shiga intanet inyi abubuwa da ya kamata ko inyi hira a Facebook ko ta WhatsApp ma da shi nake amfani.

Eh ina amfani da messenger app domin tura saƙo, sannan kuma ina amfani da WhatsApp Messenger domin tura saƙo, sannan kuma ina amfani da asalin SMS na wayana domin tura saƙo.

Eh ina iya duba lambar kiwo. Dalilin sa da nake iya duba shi saboda wani lokaci idan na zo tura wa mutum abu sai na duba tabbatar cewa eh dai dai ne ko ba dai dai ba kafin in tura.

Ni nafi son tuwo. Dalilin da yasani ke son tuwo saboda tuwo kala abinci ne wanda zai riƙe maka ciki sannan kuma zai ɗauke ka tsawan lokaci kafin da ka je yin wani abinci.

Ina mike jiki da safe. Dalilin da ya sa na ke mike jiki da safe, saboda yana kara min karfin jiki. Kuma yana sani kuzari idan zan tashi in fara aiki a gida.

Eh ina son karanta littafai. Dalilin da yana yake son karanta littafai saboda littafai kala abubuwa ne wanda zasu koya maka abubuwa da dama game da rayuwa. Shi yasa nake son karantawa.

Lambar mu wanda ya fi mana albarka shine sifili tara sifili huɗu biyar shida tara huɗu biyar hamsin. Shine lambar da yafi albarka.

Eh, launin labule mu yadda suke suna da, nan akwai kalan toka, akwai baki sannan kuma akwai jan labule a cikinsu. Duk suna da kyau.

Ina wanke kayayyaki da sassafe. Dalilin da yasa nake wanke kayayyaki da sassafe saboda zuwa rana su bushe gabaki daya sannan ya shigar da su cikin ɗaki.

Eh to gaskiya abincin da nake son ci da safe a baya na tashi shine ina son cin kwai soyayye ko kuma ci kwai da fefe wanda aka haɗa shi da shayi.

Eh ina yin aiki bayan lokaci. Idan aiki ya ƙare, in haka ka kawo min aiki wanda kuma na san cewa zan iya amfani da shi in samu kuɗin da zan kai wa iyalina abinci da za su ci, nakan tsaya na yi.

Eh ina jin kuka zakara da sassafe kullum. Domin a gidanmu muna kiwon zakaru da kaji sannan kuma maƙwabtanmu ma suna kiwon zakaru da kaji. Shiyasa ina ji.

Eh ina san ya tuna tarwa don ayuka. Don akwai ayuka suna min yawa wani lokaci kuma bana iya tunawa in ba tare da na sanya tuna tarba ba. Dubu lokacin da na kalla tuna tarwa na san aiki na ne.

Eh, yadda nake shirya ayyuka shine idan na zo na ƙan share teburi na gaba, ƙi daya in fitad da kayan aiki na, in shshsha resu, in fito da fensur na da alƙalami na da fefa na duka.

Muryana tana da ƙarfi amma kuma ba kowane lokaci bane nake ɗaga muryana yayi ƙarfi. Wani lokaci in ina magana ko na sirri na kan saukar da muryana.

Ina amfani da intanet kusan kowane lokaci kafin na yi amfani da waya na ma, domin waya na in babu intanet ba bai da dadin amfani. Shi yasa na ke amfani da intanet koyaushe.

Eh ina iya dafa abinci sosai ma, dalilin yasa nake iya dafa abinci domin mama na ta koya mini dafa abinci tun da ina dan kankane kuma bamu da ya mace wanda zata dinga dafa mana abinci tun da.

Ruwa da nake sha kullum gaskiya ina iya shan ruwa lokaci ya kan kai leda goma sha biyar, wani lokaci ya kan kai leda goma. Dalilin daya sa nake shan ruwa sosai saboda yana da kyau mutum ya sha ruwa.

Eh ina tauna goro amma kuma ba kowane kalan goro ne nake tauna ba, wane kalan goro da nake tauna shi ne namijin goro, shi yana da kyau yana magance sanyi yana magance tari.

Eh ina shan ruwa mai sanyi amma kuma sai idan na ci abinci mai zafi sosai ko kuma mai yaji. Shine lokacin da nake shan ruwa mai sanyi in ji daɗin sha.

Na fi son fure da yake nan ja, wadda kuma idan ina kaiwa budurwa kyauta za ta so ta karba kuma ina son babban fure ne mai kamshi.

Eh, ina da fanka a rufin dakina. Dalili da sa nake son barin fanka a rufin dakina saboda yana iya taimaka min wajen bada iska yadda ya kamata, shi yasa.

Eh to, wurin aikin mu gaskiya yana da fasali. Wuri ne mai kyau, wuri ne mai tsafta. Zaka ji ka samu ajiye kayan aikin mu bisa ƙa'ida. Wanan kuma muna bin ƙa'idojin aiki.

Eh to irin mai da nake shafa wa shine ina shafa man Nivea sannan kuma ina iya shafa baby oil domin sune kalan mai da ya karbi jikina kuma ina shafa shi bata min bilicin.

Eh to gaskiya ina fin zama a kujera. Dalili yasa nake son zama a kujera saboda idan na zauna zan iya jingina baya na. Amma idan ina son kwanta ƙasa ne nake kwanta tabarma.

Abin da nake yi tunawa daga yaro shine nakan tuna inda da muke zuwa kogi da ni da abokanai na su Aliyu da Miracle da Ali da Jerry da Simon mu je iyo.

Eh, toh gaskiya idan na tashi da sassafe baya na farka nakan goge haƙora na, baya na goge haƙora na, dakan jina wanke fuska na, in yi wanke wanken kwanuka in dafa abinci.

Eh ina tafiya kasuwanci, ina tafiya Garuruka da dama sannan kuma akwai kasuwan Masist da yau za a yi ma ina son je anjima.

Na fi son chin ɓiredin, ɓiredin Nassarawa. Dalilin da ya sa nake son ɓiredin Nassarawa saboda ɓiredin sa na da laushi kuma idan mutum ya ci da bulu ban yana da daɗin ci sosai. Shi ya sa nake son ɓiredin sa.

Eh ina son wurare masu hayaniya. Dalilin da ya sa nake son wurare masu hayaniya, wani lokacin hayaniya na da kyau, zakaji in wuri yai shiru sosai ba daɗi shi yasa gara hayaniya wani lokacin.

Iri wasa da na fi so shine na fi son wasa rige-rige da keke, sannan kuma ina son wasa da zamuyi ni da abokanai na kamar misali ace muje iyo ko mu je kama kifi a bakin kogi.

Ina zuwa kasuwa ranar Asabar da kuma ranar Lahadi domin waɗancan rana da nake amfani da su ne na je na yi sayayya saboda biyan bukata ko kuma saboda kayan aiki.

Ina ci abinci da hannu sannan wani lokaci kuma ina ci abinci da cokali. Abinci da nake ci da cokali shine irin su shinkafa ko doya ko dankali amma kuma indai tuwo ne da hannu nake cin shi.

Eh to gaskiya ina biyan kuɗi ta waya. Dalilin da yasa nake biyan kuɗi ta waya saboda yafi mini sauƙi kuma ba a caji na sosai kamar da inda na je banki ne.

Eh, gaskiya yana ƙare waya na daga wayar cuta saboda a koyaushe wayoyi da suna da kwayoyin cuta, wada idan ka tura wuta daga Bluetooth na su wayan ka zai iya kamuwa da shi.

Eh, ina yin addu'a kullum. Dalilin yasa nake yin addu'a yana godiya ma Allah da ya kawo ni cikin duniya ya ajeni rai da lafiya ba tare da wani matsala ko kuma damuwa da yafi karfina ba.

Yadda na ke kawo wa gidan mu shi ne duk lokacin da an biya ni albashi na, ina sayan abinci buhu-buhu in zan ajiye musu kafin na wani wata ya ƙara zagayowa.

Ranan biyu albashi ba karamin farin ciki nake ba saboda na san zan samu kuɗi da zan biya buƙata na sannan kuma in sake yin ajiya ma kaina saboda matsaloli na gaba.

Eh muna da manufa na wata-wata saboda kowanne wata muna fitar da tsarin abubuwan da za mu sayar da kuma abubuwan da za mu jera sannan kuma yadda za mu yi shawara.

Eh, abubuwan da nake yi idan na kalla ruwan sama na zuwa ina sauri na yi jan ga na shigar da kayayyaki da in na bari ruwan sama zai ɓata, sannan kuma inje in kulle window na na ɗaki.

Eh ina raba wuri da nake wani lokaci a yanar gizo amma ba na barin shi a kan profile dina saboda duniya ya riga ya canza. Za a iya amfani dashi a maka farmaki.

Eh to yadda nake aiki da ƙungiya na shine muna haɗa kai ne mu yi kome da ya kamata saboda mu gama da wuri domin haɗin kai ya fi komai. Haka muke yi a wajen aiki.

Eh, ina riƙe rigar aljihuna ma baƙo ne lokacin maina, kafin na riƙe rigar aljihuna sai lokacin zafi idan na zo shan iska waje na ki so ke rigar aljihuna.

Eh ina iya yin tuƙin mota. Dalili da ya sa nake iya yin tuƙin mota akwai abokin da ya koya mini tuƙa mota a shekara ta 2023 da ya wuce, kuma na ji moriya hakan sosai ya burge ni.

Yadda na ke magance koke koke shine idan wani lokaci idan ban taɓa fuskantar abubuwa makamancin haka ba, nakan iya yin hikima saboda tambaya wanda su suka taɓa fuskantar koke koke makamancin haka.

Eh, aiki da nake yi a gida kullum kullum shine nakan yi wanke wanke, nakan yi dafa abinci sannan kuma nakan yi shirin yaran makaranta.

Ƴaƴan itacen da nafi so shine nafi son ƴaƴan itacen mangwaro sannan kuma nafi son lemu ina iya shan kankana ko kashu ma wani lokaci.

Ina aje makullanmu a bayan ɗaki. Dalilin sanar ke aje makullanmu a bayan ɗaki shine yara unguwar mu dinnan suna yawan yin ɓarna sosai. Nika fa saboda kiyayewa. Abunda nake shine aje shi bayan ɗakin binne.

Eh, lokacin wuri aiki shi ne ina yawa cin doya ko dakali ko in samu garau-garau ko abincin titi in ci.

Malami da nafi so shine malami da zai bani shawara kuma ya jagorance ni yadda ya kamata ba tare da ya nuna min son kansa a fili ba.

Biki da na fi so shine bikin Kirsimeti domin abokai na da suke can da nesa za su taho su zo su same ni daga inda suke muyi biki muyi murna lafiya.

Yadda nake ƙare kaina daga cizon sauro shine ina amfani da sauro net domin shine asali abunda yafi kiyaye mini cizon sauro.